Ina yaro ina tuna abubuwa da dama, musamman lokacin da nake tare da mahaifiyata. Ina tuna abubuwa da dama da dama, abubuwa da daɗi da kuma abubuwan da ba su da daɗi. Duk ina tunansu, duk dai Allah ya sa mu dace kawai.

Kayan aiki muna amfani da kayan aikin wuta, electrician. Sannan muna aiki da kayan mashina wato sapphire part of ma-- sapphire part ɗin mashina wato kayan ayyukan mashina, ɓangare da dama. Muna sayar da kariya, muna sayar da tayoyi da fitilu. Abubuwan da muke yi kenan.

Bikukunna da na fi so akwai bikikuna sau uku a shekara. Ina son bikin sallar lahiya, ina son bikin sallar azumi sannan kuma ina son bikikuna da ake yi a Disamba wajen aurarraki. Zan yi ta ƴan uwa da abokai murna aure.

Ina cin tafarnuwa sosai saboda tafarnuwa tana maganin abubuwa da dama irin su sanyi, irin su basir da sauransu. Sai dai tafarnuwa matsalar ta in ka ci ta tana wari sosai matuƙa gaya. In ka ci ta za ka ga gaba ɗaya jikinka yana wari, kana takure. Matsalar tafarnuwa ke nan.

Wane irin jaka kake kai? Jakan da nake kai jaka ne mai inganci, mai ƙarƙo mai muhimmanci. Lallai jakan da nake kai ba kowa ne yake irin kai irin ta ba, ba kowa ne zai iya ba. Jakan da nake kai sai iya iyayenmu ne da abokanmu.

Yadda muke bikin ranar haihuwar mu ana taron suna ne, ana party, yara suna party, manya suna taro. Sannan ana dafa abinci kala- kala da zoɓo, da cincin da kuma rago. Ana yanka rago suna. Idan namiji ne ana yanka rago, idan kuma mace ce kuma ana yanka tinkiya. Idan namiji ne suna da hali ana yanka saniya, idan kuma mace ce suna da hali suna yanka sa a namiji, a mace kuma suna yanka saniya. Sannan kuma indan an yanka ana rabawa yan uwa da abokan arziki. Abincin ana fitar da shi waje sannan kuma ana raba goro da minti a lokacin da za a kira sunan yaro. Wannan shi ne iya abin da ake yi a bikin suna mu na gargajiya a al'adance a cikin Hausa.

To, lokacin da nake wanke kayayyaki akwai lokacin da bana aiki lokacin weekend. Yau Asabar na wanke kayayyakina, gobe Lahadi in akwai ragowar kayayyakina nakan iya wanke su. To a lokacin ne nake wanke kayayyakina. Amma a fashin ma ina wanke kayayyaki na Litinin, Alhamis har zuwa Juma'a. Amma yanayi ne, in babu aiki ko kuma na samu ina off duk na, ina, na nakan iya wanke kayana. Amma na fi wanke kayana a lokacin weekend.

Gaskiya ni ba wai mutum ne mai son ɗaukan hoto ba. Nakan ɗauki hoto ne lokaci zuwa lokaci. Amma ɗaukan hoto ni a guri na ba abu ne wanda ya dame ni ba. Ɗaukan hoto kwata-kwata baya daga cikin ra'ayina baya daga cikin abun da nake ƙauna, sai dai in ɗauke shi bisa laluri ko bisa wani abu daban. Amma ba wai zan ɗauke shi bane saboda ina son shi. Nakan iya ɗauka dai kawai don haka. Wannan shi ne Allah yasa mudace. Amma ɗaukan hoto yana da daɗi a lokacin da kaje guraren da baka sani ba. Ka ɗauken, kaɗan, yakan za ka iya ɗaukan hoto saboda ka ajiye tarihi. Amma irina wanda yake zama gu daya ba ziyara nake ba yawace yawace nake zuwa ba, to gaskiya ba wani fin ɗaukan hoto nake sosai ba. To iya abun da zan iya cewa kenan a kan ɗaukan hoto.

Kana shan ruwa mai sanyi, ƙwarai dagaske ina shan ruwa mai sanyi. Ruwa mai sanyi ni, ima ne ruwa mai sanyi albarka ne. Sannan ruwa mai sanyi yana saka farin ciki a cikin zukata, yana kuma saka jiki yayi sanyi, yayi daɗi. Sannan kuma lokacin da kake shan ruwan sanyi akwai wani nishaɗi da kake fitarwa da kake yin nishaɗi kai kanka bakasan wane irin kalar nishaɗi kake yi ba. Sannan ruwan sanyi matsalar shi, shi kuma yana cutarwa, yana saka sanyin jiki. Ruwan sanyi yana sakawa kaji jikinka ya mutu, ya daina yin tashi. Sannan kuma ruwan zafi shi kuma yafi amfani amma kuma bashi da daɗin mu'amala. Amma ruwan sanyi akwai daɗin mu'amala, akwai albarka, akwai daɗi, akwai kima. Ruwa mai sanyi duniya ne. Ruwa mai sanyi yafi ruwan zafi a gona. Ina shan ruwan sanyi da safe, ina sha da rana, ina sha da dare, ina sha duk lokacin da nake cin abinci ina shan ruwan sanyi. Duk lokacin da zanci abinci sai nasha ruwan sanyi. Sannan kuma duk lokacin da na ji ƙishi ruwan sanyi nake sha ba ruwan zafi ba.

Ina buɗe taga watarana kuma bana buɗe taga. Buɗe taga shi dai yanayi ne cikin zafi ko sanyi. Wani lokacin ana zafi, wani lokacin ana sanyi, sannan wani lokacin lokacin ruwa ne. To a lokacin ruwa dai buɗe taga ba shi da amfani kuma yana da amfani. Lokacin da ake ruwa, ba za ka buɗe taga ba saboda ruwa zai jiƙa ka kuma sannan zai jiƙa ɗakin ya ɓata ma ko'ina. Sannan kuma lokacin da ake yin ruwan amma kuma ruwa ya tsaya, to nan kuma za ka buɗe window in babu sanyi. Za ka buɗe window saboda iska ya shigo. Don ɗaki yana iya yin gum bak' iska sosai. To za ka buɗe window saboda iska ya shigo. To sannan lokacin sanyi kuma kwata kwata ma bana buɗe ko bana buɗe window. Wani sa'ilin fanka na ma bana kunna wa balai na buɗe window saboda sanyi zai min yawa. Sannan kuma zai min, zai sa min tari, zai sa min illa. To a lokacin zafi kuma lokaci ne lokacin buɗe window amma in ba a iska mai, in ba a iska mai ƙura, nan ne mutum zai buɗe window. Iya wannan iya abun da zan ce ke nan. Sannan kuma ko wane lokaci akwai lokacin buɗe window sa, sannan akwai lokacin da baka buɗe window. Saboda in ka buɗe window, ɓura zai dame ka wani lokacin. Wani sa'ilin kuma in ka buɗe window shi ne alkairin ka. Wannan shi ne iya abunda zan iya faɗa a kan buɗe window. To buɗe window dai abu ne mai amfani, abu ne kuma mara amfani.

Yanda nake gaishe da mutane a addinin ce, ina cewa mutane Assalamu alaikum. Yanda kuma nake kuma gaida mutane a al'adance, ina cewa barka da safiya. In dare ne, barka da dare. In rana ne, barka da rana. Amma a musulunce, a addinina, ina gaida mutane ne da Assalamu alaikum.

Abincin rana ina ci lokuta da yawa. Ina iya cin abincin rana daga ƙarfe shabiyu, ina iya cin abincin rana ƙarfe ɗaya, ina iya cin abincin rana ƙarfe biyu, ina iya cin abincin rana har ƙarfe uku. In ina jin yunwa nakan ci abincin rana da wuri amma in ina ƙoshe nakan ja lokaci ban ci abincin rana na ba sai in barshi sai da yamma. In na ci da yamma kuma dadaddare ba na cin abinci.

Na fi son kofi ko shayi? To batun gaskiya, na fi son kofi saboda kofi shi yana da ɗanɗano mai daɗi, mai ban mamaki. To amma shi shayi wani lokacin shi ma yana da daɗi. Amma shi kofi walau yana da zafi, walau yana da sanyi duk zai shawu. Amma shi shayi dole sai ka samu mai sanyi, mai zafi. Amma shi kofi da mai sanyi da mai zafi duk ana iya sha ba kamar shayi ba. So amma a irin Indiya wata rana in naje Indiya ina amfani da kofi sosai. Amma in ina China na fi amfani da shayi saboda 'yan China ba su iya kofi sosai ba. Amma 'yan Indiya sun iya kofi na ban mamaki. A lokacin da kake shan kofi ɗin Indiya za ka ji daɗi, wani annashuwa, wani nishaɗi. Sannan kuma zai kore ma duk wata yunwanka. Kofi ɗin Indiya yana riƙe cikin mutum. To amma a Najeriya in ina Najeriya bana haɗa kofi sai dai in sa ɗan Nescafe ya ɗan zama kamar kofi kofi ya yi ɗanɗanon kofi haka. Amma in ina Indiya kofi kawai ba wani shayinnan. Amma in kana Najeriya, gwara ka sha shayinka ya fi. In ka sha kofi a Najeriya za ka faɗa musu, za ka musu bayani don ba za ka ji daɗinsa ko kaɗan ba. Ba za ka ji annashuwan shi ba. Amma in a Indiya ne ka ce a haɗa ma kofi, ka sha mamaki, ka ji daɗi, ka yi nishaɗi. Ka shan take ka more, ka wata ya ka sarara. Amma in a Najeriya ne kofi ba daɗi saboda matan Najeriya ba su iya ba. Restaurant ɗin Najeriya ba su iya ba. Hasali ma a wasu restoran a Najeriya ba inda ma ake yin kofi sai dai kurin yin shayi daban. Akwai guraren yin shayi wanda suke kofi sannan kuma akwai Indian Hotels, Indian Restaurant wanda su kuma dama abinciccukan Indiya suke haɗawa. Hasali ma mutanen Indiya ne a gun. Su ne ma'aikatan saboda su sun san abin da mutane suke so. Misali kamar Kano da Lagos, mutane da yawa suna zuwa In-daga Indiya su zo nan saboda kasuwanci. To sai su buɗe irin wannan brand, brand, brand ɗin. In suka buɗe suna cin riba sosai saboda mutane da yawa suna son gwada abincin Indiya amma ba, a iya ba kuma ba a da shi. Kuma Indiya suna da abinciccika na ban mamaki.